Application ɗin da nake amfani da shi wurin saƙonni application ne guda, guda biyu. Application na hwarko wanda na hi anhwani da shi shine WhatsApp he kuma na biyu shine Facebook. Amma du cikin su ba abun ga application ɗin da na hi amfani da shi kamar WhatsApp. Wadda duk wani group na, group na makaranta ko abukkai tanan ake gaisawa. Amma shi Facebook in kai min magana ma a wata sa'i sai in kai sati ɗaya ko sati biyu. Nawanda ban ma bi ta wurin. Amma ta WhatsApp kana min magana zaka ga na amsa ma. A zahirin gaskiya ba application ɗin da na yi amfani da shi da yawa kamar WhatsApp. Sabona yin amfani da shi sosai bisa ga kowane application. Baba Jamilu. Babu application ɗin da nike amfani da shi sosai kamar WhatsApp. Saboda shi yahi daɗin aiki. Za ka yi voice, za ka yi kuma typing sannan kuma za kayi posting. Shi ma wanda kake hira da shi, shi ma zai yi posting. Shi ma zai yi posting. Kaima in kai posting zai gani, shi ma in yayi posting zaka gani. Amma akwai kuma inda ake shiga a kulle. Kamanni wani lokaci in zan duba saƙon wannan, in zan duba posting ɗin wata yarinya da nake so, ina shiga privacy sai in kashe. Ta yanda inna je na duba ba za ta ga na duba ba. To wannan shine application ɗin da na fi amfani da shi na WhatsApp saboda ya fi daɗin amfani ba kamar sauran manhajoji, sauran manhajoji da wanda nike amfani da su ba kamar Facebook. Shi Facebook ɗina, kawai ina amfani da shi ne wurin kallon posting ko in ana wasanni fafrizo Romanu, wanda shahararren ɗan jaridar nan na ƙwallon ƙafa. To ina shiga ta Facebook ne don in dinga bibiye shi ko kuma in dinga kallon posting. Sakamakon shi WhatsApp in kana da lambar mutum sannan za ka iya ganin posting ɗin shi. Amma shi kuma facebook kuma in ka shiga zaka iya ganin na kowa in dai ya faɗo acikin wayarka. A zahirin gaskiya kuma WhatsApp yahi kowane, yahi kowacce manhaja daɗin amfani. Saboda shi baruwan ka da mutum in dai yana da, sai yana da lambar ka. Yahi, yahi tsaro. In mutum yana da lambar ka, kai ma kana da lambar shi sannan za ku iya chatting da shi. Sannan in yayi posting za ka iya gani. In kuma ɗayanku yake da lambar ɗaya ba za ku iya gani ba. Sannan kuma in kana da lambar mutum sannan za ka iya yi mai magana. In kana da lambar mutum za ka iya yi mai magana. In baka da lambar shi babu abunda ya shahe ka dashi to ka ga WhatsApp ya yi tsaro. Sakamakon shi facebook wanda kawai ganin mutum zakai ga shiga ta cikin account ɗinshi ka mai magana ko ka san shi ko ba ka san shi ba. Sannan akwai wa'anda su kuma suna zuwa su kulle, suna zuwa su kulle profile ɗin su. Ta yanda in wani ya zo wanda basa following ɗin juna. Ko ya yi masu magana maganai bazata je ba. Kuma sannan duk wanda ya shiga profile ɗinsu duk wani posting da sukai ko wani abu wanda ya danganci privacy ɗinsu bazasu bazai iya gani ba to a zahirin gaskiya babu application ɗin da nake amfani da shi, wajen amfani da shi don saƙonni kamar WhatsApp. Duba da yawanci ma du ƴan Najeriya sunfi amfani da shi wurin, wurin tura saƙonni. He dai TikTok shi kuma TikTok kawai kallon bidiyo ne.

Eh kalar tsintsiyan da muke amfani da shi a gida, tsintsiya ne kala biyu. Akwai tsintsiyan laushi akwai ta kwakwa tsintsiyar da muka fi umfani da ita ce tsintsiyar kwakwa saboda ita tsintsiyar kwakwa, ita ce ta sharan tsakar gida da kuma ta, ta laushi. Ita ce kuma ta gyaran cikin wurin shara. Itace ake shara da ita wurin cikin ɗakuna. To ita tsintsiyar kwakwa, ita ce ake amfani da ita wajen, ita ce muke amfani da ita wurin, wurin shara cikin, ita ce muke amfani da ita shara cikin ɗaki. Da kuma ta kwakwa ita ce muke amfani da ita wajen shara tsakar gida. To babu tsintsiyar da mukafi umfani da ita a cikin su biyu ɗin irin tsintsiyar kwakwa saboda ita ake sharan tsakar gida kuma cikin tsakar gidan saboda akwai shuka bangwaro kuma gashi ya yi fure yana ƙaƙabowa. To kusan a rana ana iya sharewa tsakar gidan ko sau biyu zuwa uku. Tun da safe a yi shara, da rana a yi, sai da marance a yi. Saboda yawan zubo wanda yake yi. Amma shi, ita tsintsiyar kwakwa cikin ɗakin ba ma ko da yaushe ake sharo shi ba saboda cike babu, cike babu abin ga. Cike babu yara wanda za su dinga ɓata ko wani abu wanda zai zo ya sa cike yayi datti. Amma ita tsintsiyar, tsintsiyar kwakwa munfi sayan ta. Ita ta laushi in aka sayi ta yana iya yayi watanni. Amma ita ta kwakwa da ance ma ta ita kuma tsintsiyar laushi tsintsiyar kwakwa da an cema ana yawan shara da ita. To zakaga ba ko da yaushe take lastin ba. Ba kamar so, abin gaba tsintsiyar, tsintsiyar laushi, tsintsiyar laushi ita zakaga tana iya yin wata biyu, wata uku saboda ba wani dayawa ake amfani ba wani sosai ake amfani da ita wurin, wajen shara ba. Sai a ɗan yi kwana in aka share yau gobe ba za a yi shara ba. Ko kuma in aka share da safe shi kenan sai wata safe. Saka makon sharan tsakar gida ita da kullum ne. Wajibi ne a share sau uku. Wajibi ne sai ka yi shara sau uku. Shi yasa an fi sayan tsintsiyar laushi, tsintsiyar laushi an yi, wai tsintsiyar kwakwa anfi sayenta. Kuma zakaga ko a kasuwa ka je zaga kuma ta hi yawa ba kaman sauran tsintsioyin ba. Ba kuma sauran tsintsioyin ba. Tsintsiyar laushi, tsintsiyar kwakwa an yi amfani da ita. Ta laushi ba kowane lokaci bane ba ake buƙatar ta. Ba kowane lokaci bane ba ake buƙatar tsintsiyar, tsintsiyar laushi ba. Shi yasa ba kowa bane ba yake sayan ta. Tsintsiyar kwakwa kai, tsintsiyar laushi kai ba kowa bane bai ce sayan ta. Wani ma zai sayi tsintsiyar kwakwa ya dinga shara tsakar gida kuma ya dinga share cikin gida ba tare da wata matsala ba ko wani abu wanda zai sa ka dinga ɓata.